Ina zuwa kasuwa a lokuta masu inganci. Ma'ana, ina zuwa kasuwa a ko da yaushe. Saboda kasuwanci shine sana'ana. Kasuwanci shine abu wanda na rike muhimmi a rayuwata. Saboda ta hanyar kasuwa ina samun abubuwa na alkairi daban daban.

Ina iya tuƙin mota saboda moto abu ne wanda za ka hau, ka huta ka more rayuwarka. Ta hanyar tuƙa moto na kan je ko'ina da nake so. Misali, ita moto an yi ta ne don samun sauƙi a rayuwan nan. Misali, duk inda nake so na je ya fi na je a ƙasa. Da na hau moto zai kai ni duk inda nake so naje. Saboda moto tana da sauƙi a wannan rayuwan. Ita mota duk inda ka hau ka tuƙa za ta kai ka in dai ka iya. Moto abu ne mai kyau ga duk wani wanda yake da muradi yake siye. Mota yanzu inda ita za ka iya zuwa duk inda kake so. Zan je na dawo na aje motan. Kuma abin da nake so ku kara sani dangane da moto, ita moto kana tashi za ka iya ɗiban mutane da yawa a ciki. Ka ga ya fi ka tafiya a ƙafa. Ina iya tuƙin moto a lokacin da nake cikin nishaɗi da kwanciyar hankali. Ina son in ringa tuƙin moto a kowace hanya amma na fi son tuƙin moto a express. Saboda ta wannan hanyar ne nake samun natsuwa wurin tuƙin ba irin titi na unguwa ba. Saboda ita titi na local za ka ga an fiya samun matsala amma kaje ka samu babban titin to sai dai kai fatan sauka lafiya. Shi ya sa nake son tuƙin mota saboda tuƙin moto abu ne wanda in ka iya za ka ji daɗi. Sai dai akwai abun da nake so na faɗa. Ita moto sun kasu kashi biyu ne. Akwai auto akwai manual. Ita auto za ka hau ba sai ka sa giya ba za ta ringa sa ma kanta giya. A lokacin da ka rage wuta, ka yi slow a lokacin giyar ta yake firi yake raguwa. Ita kuma manual a lokacin da ka bukaci kara giya za ka kara da kanka. A lokacin da ka bukaci rage giya za ka rage, za ka rage giyan ka. Ita auto, ita manual moto baza ka iya ka ringa tafiya da ita kana cikin slow, ka iya rage clutch ba. Dole sai ka ringa rage clutch a duk lokutan da za ka rage giya ko za ka kara giya. Ita kuma manual ba ruwan ta, ita auto ba ruwan ta da wannan. Amma manual za ka ringa amfani da clutching. Ita kuma auto bata da clutching kuma ita take sama kanta giya a kowane lokaci. Kun ji banbancin auto da manual. To inda za a ce in zaɓa wanda nake so, ni na fi so na hau manual. Saboda in na hau manual shine na san cewa na iya moto sosai. Saboda in na hau auto, ita auto da zaran na hau auto in aka bani manual ba zan iya ba. Amma in na hau manual to in an bani auto zan iya saboda na riga na iya mai wuyan. To shine abin da nake so mutane kowa ya gane banbancin moto auto da manual. Ita manual moto ne wanda za ka sarrafa ta. Ita kuma auto moto ne wanda take sarrafa kanta a kowane lokaci. Har in kai mata ki to ita za ta shiga sarrafa kanta. Ina fatan kun fahimci me nake nufi. Ina iya tuƙin moto kowace iri kuma na san moto da manual da auto duka na san su. To maɗalla. Amma ita manual moto ce mai kyau saboda ita za ka sa za ka cire. Ita kuma auto ko baka iya ba za ka iya hawan ta saboda ita take sa ma kanta giya take cirewa. In kana so ka tabbatar da ka iya moto tuƙi-

Ina fiki cin tufafi. Eh, ina fiki cin tufafin. Kana fiki cin tufafi? Ina fiki cin tufafin sabida shine abun da na zaɓa.

Kana, kana zama kan giwa? Ina zama kan giwa sabida giwa abu ce wanda in ka saba da ita za ka iya ba ta amana. Kaɗan ka cin mu giwan mu na daji suna da kyakkyawan mu'amala da mu sabida mun saba muna ba su ruwa su sha kuma mun saba muna fita suna ganin mu a koda yaushe. Giwayen mu da muke da su sun sha banban da wasu irin giwa. Ita giwa abun da take so ka riƙe mata amana ba za ka nimaka cutar da ita ba. Ita kuma giwa za ta iya ba ta ra-- za ta iya ba ka rayuwan ta don ta kare naka. Ita alkawarin giwa kenan. Giwa mafi yawan mutane suna tsoron giwa amma giwa ba abin tsoro ba ne har in kana da amana da ita sabida giwa in kana da amana da ita ba za ta cutar da kai ba. Giwa in kana zuwa kusa da ita za ta iya gane cewa kai mugu ne ko ba kai mugu ba ne. Zama akan giwa har in ka ga mutum ya kasance a saman giwa to sai dai in giwan ta kasance ta yarda da shi sosai. Za ta goya shi ya hau kan saman giwan ta ringa zuwa da shi tana yawatawa da shi a duk inda ya su sabida yarda da amana da tayi mai. Misali, yau kai ne ake ba wa abinci, gobe a baka, jibi a baka. Shin yau da gobe za ka saba da wanda yake ba ka ko ba za ka saba ba? Abin tambaya a nan kenan. Lallai yau da gobe ya iya wasan yaro in ji Hausawa. Lallai za ka iya sabawa da wannan giwa sakamakon sabida kana ba ta abinci ko da yaushe za ka iya zama a kan giwa. Za ka yi iya zama a kan giwa ba tare da wani matsala ba sabida ka kasance kana kai mata ruwa in tana jin ishi. Ka kasance kana kula da ita ta hanyoyi da yawa wanda ka san da cewan in babu yarda da amana za ta iya cinye mutum shikenan ma amanta da batun shi. To, ita giwa dabba ce wanda take jin magana. Kana gayyan magana a hankali ita kunnenta zai kai mata sabida ta ji mai ka ke nufi. Sabida haka giwa wata irin dabba ce ta daban wanda ina iya zama a kan ta nemarori na, na sauka a kan giwan kuma babu abun da ya faru sai dai ta ƙara min jinjina tana ɗaga mun kan ta tana kawo mun gaisuwa tana leƙo mun da zobalin bakin ta nan tana kawo gaisuwa. Ita giwa dabba ce da Ubangiji ya yaryareta shiyya ya kasance ma cewa mutane da yawa wasu suna tsoron giwa. Giwa ba abin tsoro ba ne ko abin takara sabida jero, jero abu ne mai kyau. Giwa tana da abubuwa na ban mamaki. Giwa za ka zauna a kan ta ba tare da tayi ma kome ba ko ta nema wai cutar da kai ba za ta iya wannan ba. Giwa tana da sauƙin al'amari. Sai in ka ga giwa ta cutar da kai to kai ne ka nema ka cutar da ita. Ina iya zama kan giwa. Na faɗa, na ƙara faɗi ina iya zama a kan giwa sabida giwa ita ma dabba ce ta Ubangijinmu da ya yi ta. Don haka ina iya zama a kan ta. Yasa giwa tana da daɗin al'amari in dai ka saba da ita. Za ka iya hawa kan giwa, ka zauna, ka je ma.